Yadda nake son dafa ƙwai, na fi so in dafa ƙwai da mai a soya min shi. Saboda yani soyayyen ƙwai ya fi min daɗi akan wanda za a dafa da ruwa. Am yadda nake so a soya min shi, ina so a sa albasa da magi yaji haɗi sannan kuma a soya min shi. Yai kyau a soya min shi da mai. To irin wannan dafawan na fi so.

Am, ba mu da fanka a rufin ɗaki amma mafi yawanci a wuraren mu akwai fankuna a rufin ɗaki. Mu muna amfani da fankan ƙasa ne maimakon fankan rufin ɗaki.

Am gaskiya abun nake son canzawa a wurin aiki, ina bukatan canjin muhalli da kuma ƙarin jari da kuma, ah, sabbin kostomomi. Wannan yana ɗaya daga cikin canjin da nake bukata a wurin aiki, am, da kuma muhalli tsaftatacce. Muhalli da yake a bayyanne ta yadda zan samu kostomomi.

A lokacin zafi musamman ma a irin wuraren da muke, irin garin da muke, wurin gaskiya ana zafi sosai. Kasancewar wurin akwai desert sosai a wurin mu ana zafi. Ma haka muke haƙuri, sai dai a lokacin zafi hanyar da muke bi muke jurewa zafi muna yawaita wanka.

Ah gaskiya launin da nafi so na farko nafi son launi fari, bayan kuma launi fari sai kuma yellow. Farin launi da milik da yellow suna ɗaya daga cikin launukan da nafi so waɗanda suke mini kyau. Walau a kaya, walau a gida a koma menene waɗannan launukan suna min. Bayan wannan kuma pink yana ɗaya daga cikin launin da yake min kyau. Pink kolo ma na mini kyau.

Da ayyuka masu muhimmanci, da safe bana yadda in yi bacci ko in tsaya ɓata lokaci. Ina mike jiki da safe in yi ƙoƙari in je in yi karatu, in je in yi abubuwan da suka kamata. Kasancewa ita safiya tana da albarka, lokaci ne da hankali, lokaci ne da mutum yake cikin natsuwa da zai iya yi, yin karatu.

App ɗin da na fi amfani da su na farko akwai Facebook. Facebook yana ɗaya daga cikin app a, da nake amfani da shi wajen samun information a, kan abubuwan da suke faruwa a network. Amm, bayan shi akwai WhatsApp. WhatsApp na ɗaya daga cikin app ɗin da ke amfani da shi wajen tura saƙo ko kuma isar mini da saƙo.

Am, ina ji kopin bayanai a wuri mai mafi aminci, mafi muhimmanci don gudun kar wani ya samu access a da kopin bayanai na. Duk lokacin da ya samu access da kopin bayanai na, zai iya accessing ɗin accounts dina. Am, yana ɗaya daga cikin abun da na fi tsarewa shine kopin bayanai na. Ba na yarda wani ya gani, am, sai ni kaɗai.

Yadda na ke ba da ra'ayina a wurin aiki, umm, zan duba ra'ayi mai kyau da ya dace, ah, a wurin aiki wanda zai kawo, ah, aiki cigaba. Wanda ra'ayi babu, ah, ra'ayin ba zai cutar da wani ba. Ah, rai-ra'ayin da zai kawo cigaba a wurin aiki, ra'ayin da zai inganta aiki, sai in ƙoƙari in zayyana wa mutane wannan ra'ayin. Ah, in nuna musu kuma muhimmancin, ah, shi ra'ayin nawa da kuma tasirinsa ga aikin da kuma inganta aikin gaba ɗaya.

Bana ɗaya daga cikin mutanen da suke sanya tabarau a rayuwa. Ko wa'inne da irin tsarin su, da irin abunda suke so, da abunda ya musu, da tsarin rayuwar su yadda take, ni wannan bai yi min ba.

Am, duk inda za mu sa hannu, muna tabbatar da cewa mun sa hannu a inda ya dace sannan kuma sa hannun babu cutarwa. Kasance a inda muka sa hannun nan, sa hannun mu zai iya kawo maslaha wa wurin. Nan ne muke saka hannu ba a ko ina ba. Muna saka hannu don kawo cigaba da abun da ya dace ba shirmai ba ko zalunci.

Uhm, yanayin da na fi so shine lokacin damina, lokacin da ba a sanyi sosai, sannan kuma ba a zafi sosai. Wannan lokaci ne matsakaici wanda mutum ba zai sanyi bari, ba zai takuramai ba haka kuma zafi ba zai takuramai ba. Irin wannan yanayin ya fi daɗi a lokacin da aka yi ruwa ɗanyin sanyi, an ɗauko ɗanyin zafi kaɗan kuma an yi ruwa sanyi yatsu. Irin wannan yanayin ya fi birgene, irin wannan yanayin yana da kyau.

Eh, ina koyan wata harshe, musamman ma Turanci, Larabci. Suna wannan yaruka biyu, suna ɗaya daga cikin yarukan da nake koya da kuma nake so a in ci gaba da koyawar sai na iyarsu saboda muhimmancinsu. Duba da duk wani abun da ya shafi boko a da Turanci ne, shi kuma addini mafiyar komi duk wani abun da aka rubuta da addini da Larabci ne. To iya yaruka guda biyu nan yana da muhimmanci. Sune yarukan da na fi son koyo, Ingilishi da kuma Arabic.

Ina bin ƙa'idoji a wurin aiki saboda ingancin aiki da muhimmancin aiki. Aiki ya tafi kan tsari yadda ya kamata. A aikin da ba a gina shi a kan ƙa'idoji ba, wannan aikin ba zai wani tasiri ba amma duk aikin da yake da ƙa'ida, mutum zai yi shi yadda ya dace in ya saka ƙa'idoji to kuma zai yi shi a ciki. Daga ƙarshe zai yi nasara amma aikin da ba yi da ƙa'ida, a wannan aikin ba zai wani tasiri sosai ba, ba zai kasance mai inganci ba.

Ni fi son kallo irin fim ɗin tarihin da, tarihin musulunci wanda aka tsara a kan yadda ya dace. To irin waɗannan fina-finan ina son kallonsu saboda muhimmancinsu da karuwa da zan yi a ciki.

Am, tufafin da na fi so shine tufafin auduga da tufafin da aka yi da ishi da auduga. Ya fi min kyau akan, ah, tufafin da aka yi shi da siliki. Tufafin da nake amfani da shi tufafi ne wanda aka haɗa shi da auduga ba da siliki ba. Shi ne dalilin da ya sa tufafin auduga ya fi min akan tufafin siliki.

Mako, ita ce ranar Juma'a. A ranar ne za a yi wanka, a yi kwalliya, a je ayi sallar Juma'a, a dawo, a ci abinci. Mu musulmai a wurin mu Juma'a babbar rana ce da kowa yake wanka, muke zuwa muyi sallah, kowa yasa kayansa mai kyau, a je ayi ziyara, ayi abubuwan da suka kamata. A wannan rana ana kasancewa cikin farin ciki sannan kuma mu a wurin mu wannan rana ita ce tafi kowacce rana a cikin ranakun mako. A wannan shi ne dalilin da yasa Juma'a ta kasance ita ce mafi, rana mafi kyau a mako, ita ce ranar Juma'a.

Ina iya jefa dutse nesa musamman ma lokacin da nake yaro. Jefa dutse nesa wannan ɗabi'a ta ce, a wacce na saba, ina ɗaukan dutse in jefa shi kuma ya yi nesa. Mun yi waɗannan abubuwa a lokacin yaranta. A wannan abu ne da muke iya yi. Har yanzu kuma har rana ita yau ina iya ɗaukan dutse in jefa shi ya kuma yi nesa.

Eh, ina iya raba wuraren da nake yanar gizo. Am, bana kasancewa a wurare, a wuri ɗaya. Ina kasancewa a wurare daban daban a yanar gizo saboda kowane wuri da irin aikinsa, kowane wuri da irin abu, abun da ake yi. Am, bana tsayuwa a wuri ɗaya gaskiya. Am, ina amfani da shafuka daban daban duba da irin aikin da nake yi da yanar gizo. Sannan kuma ina iya shiga yanar gizo a kowace rana a wajen amfani da waya na. Yanar gizo wurare daban daban ina shiga.

Lokacin da nake zuwa kasuwa, ina zuwa kasuwa ranar Monday. Monday ta kasance ranar kasuwa, kasuwar mu a sati. A da ina zuwa Monday ina zuwa kasuwa in je in yi kasuwa, in sayar da robobi a sallame ni. Ina zuwa kasuwa a da ina saida buhuna, ina saida leddoji a ranar Litinin. Ranar Litinin ita ce ranar da nake zuwa kasuwa don yin saye da sayarwa da kuma samu na rufina asiri.

Ɗakin mutum ya yi haske, na iya ganin duk abin da yake cikin ɗakin sannan yana hana tsoro, yana ƙara wa ɗaki kyau. Muna amfani da glove, muna amfani da nepa ko sola wajen samun hasken, hasken ɗaki ko kuma wani lokaci muna amfani da torchlight wajen samun haske a ɗaki, bama son duhu a ɗaki, haske.

Baba, ina iya duba saƙo sau ɗaya, sau biyu, sau uku. In ka ga ban duba saƙonnin aiki ba, to bani da lokaci. Rashin lokaci ko rashin data ko rashin caji a waya na iya hana ni kallon saƙonnin, saƙonnin da aka tura min a aiki, na aiki. Am, ina iya kallon saƙonnin aiki sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ko fiye da haka. Ya danganta da lokacin da nake da shi.

Am, burodi da na fi so, am, suna da ɗan yawa amma daga ciki akwai white, white light. Yana ɗaya daga cikin, ah, buredin da na fi so saboda ɗanɗanon sa da kuma laucin sa da kuma ingancin sa. Shine dalilin da ya sa na fi son sa. Yana ɗaya daga cikin buredin da yake mini daɗi da na fi so saboda ingancin sa da kyan sa.

Am, irin yanayin ɗakin da na fi so, ɗakin da bayi da zafi. Am, ɗakin da yake da ɗan numiɗumin sanyi. Ɗakin da yake warm aka, ba zafi ba sanyi. Sannan kuma ina so maɗaki da yake da AC. Wanda in a lokacin zafi zan iya kunna AC, AC saboda zafi ta yadda zan ji daɗin zama a ɗakin. Ina, ina son ɗaki tsaftatacce waɗanda akwai flowers, akwai decoration a ciki, akwai gado mai kyau, akwai labule mai kyau, akwai kujeru, akwai, ɗaki, ɗaki da yake da kyau. Irin wannan ɗakin nake so.

Am, a lokacin da nayi jakar kuɗi a baya, baƙa ce, baƙa ce, launin ta baƙa ce. Saboda shi baƙi baya datti da wuri, zai iya ɗaukan lokaci to da dattin hannaye ya taɓa shi ba tare da ya nuna wannan ba.

Ina rufe baki lokacin hamma. Addinin Musulunci ya koya mana rufe baki a lokacin da muke hamma. Balma addini ya koya mana annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Manzon Allah, Manzonmu ya koya mana cewa a lokacin da mutum yake hamma ya rufe bakinsa. In bai rufe bakinsa ba shaidan na iya shiga cikin bakinsa.

Kasuwanci. Wannan dalili ne yasa nake son a shi katin, saboda muhimmancinsa zai yi amfani a wata rana. Wannan na ɗaya daga cikin dalilin da yasa nake son shi kati a kasuwa.

Yadda nake magance damuwa a aiki, haƙuri na ɗaya daga cikin magance damuwa a wurin aiki. A lokacin da mutum ya samu damuwa a wurin aiki, in ya yi haƙuri, a sai ka ga ita damuwar ta kau a wurin aiki. Haƙuri na ɗaya daga cikin hanya da ake ƙoƙari wajen magance damuwa a wurin aiki da sauran wurare fannoni na rayuwa.

Ina amfani da hannun dama wajen ɗaukan abu, wajen ayyuka da dama musamman lokacin miƙawa wani abu, miƙawa wani, wani abu a ina amfani da hannun dama kuɗi ko kuma wani abu. Addinin Musulunci ya ko-koya mana amfani da hannun dama wajen miƙawa wani kuɗi.

A baya kwanakin baya ina amfani da matashin wuya, amma ita rayuwa haƙuri ake so komi na iya zuwa ya wuce. Ɗan matashin wuya ba shi yake nuna cewa rashin nasara a rayuwa ba, ba ma wani lokaci na iya kasancewa hanyar nasarar mutum. Ba abun da za a samu cikin sauƙi sai an sha matashin wuya kafin a wannan. Sami shi.

Ina kulle ƙofa kullum saboda kulle ƙofa ya dawo dole saboda tsaro daga ɓarayi, a masu kinnafim, masu mugun hali, ƴan ta'adda da sauran mutane. Kulle ƙofa, muna kulle ƙofa a duk lokacin da muke bacci saboda kare kan mu daga ɓarayi da masu miyagun ayyuka. Muna kullewa kullum.

Uhm, lokacin da kike farkawa kullum, lokacin da asuba ta kusa ina iya tashi saboda yin abubuwan da suka shafi ibada da kuma sauransu. Bana bari in yi bacci wannan lokacin.

Kuɗin lantarki da muke yi a biya a wata baya wuce dubu ɗaya zuwa dubu biyu zuwa dubu uku. Duba da irin wurin da muke bama samu icce-icer wuta da za ta ishe mu.

Abincin gida ya fi muhimmanci akan abincin titi. Banin haka kuma, zubar da mutunci ne ma ce ci a titi. Mutum kamili na cin abinci a gida ba a titi.

Ina bukatan son su saboda ingancinsu da kuma daɗinsu. Shine dalilin da yasa nake son su. Irin waɗannan kayan marmari ne masu kyau, waɗanda suke da daɗi, daɗin ɗanɗano. Am, kayan marmari ne da ake nema. Kayan marmari ne da muka fi so, to waɗannan kayan marmari su.

Ina iya biyan kuɗi ta waya wajen amfani da banki musamman kan layi, saya da sayarwa ta yanar gizo tsakanin mutumda mutum a wurin da ya shafi crypto da sauran shi. Ina iya amfani da waya wajen karɓar kuɗi ko tura wani kuɗi ina amfani da waya.

Em, ba na rubuta rahoto saboda ni ba ɗan BBC bane, ba ya cikin ra'ayina. Amma ina iya nasiha faɗakarwa, tunatarwa da abun da yayi kam, kama da wannan. Amma ba na rubuta rahoton wani abun da ya faru ko wani abu makamancin haka.

Banida babbar gida amma nan gaba ina da ninyar yin babbar gida saboda muhimmancinsa. Saboda dole saida babban gida mutum ya samu inda zai rayu, da gina iyali da tarbiyartar dasu.

Am, ina kammala aiki akan lokaci. Aaa, ina ƙoƙarin ina tsara duka aiki, kowane aiki da lokacinsa. Misalin karatu, a kowane taƙaitaccen lokacin da nake tsara haddana daga bayan s-- daga bayan sallar asuba izuwa fitowar rana, a wannan lokacin na kammala aikina na hadda wannan lokacin. Haka na ke tsara kuma sauran wasu daga cikin ayyukana.

Am, ina amfani da wayana wajen koyon fasaha sabo. Am, ina amfani da wayana wajen koyon fasaha, technology, ilimi na zamani. Am, AI yana ɗaya daga cikin, am, application dinda nake amfani da shi wajen koyon fasaha. Ah, kama daga abubuwa daban daban in ina da tambaya akan fasaha ta zamani. Kasancewar shi AI din ma fasaha ce ta zamani.

Am, a lokacin da nake makaranta ina video call, am, ina video call lokaci akan lokaci. Musamman ina yi begen wani na daɗe ban gan shi ba, irin mahaifiyata ko wani. Ina ɗaukan wayata a WhatsApp in masa video call saboda in ga fiskansa. A ɗan kewarsa da na yi, na ɗan lokaci ya in samu, ya ɗan lafe ya gutse. Ina amfani da video call in kira shi.

A lokacin da nake sakandari a makaranta JSS Gombe, ina da sa hannu a cikin saƙonnin mu. Bana ma ni ne ke duk rubuta duk wani saƙonnin mu. Abun da ya shafi ƙungiyar mu, ni ne ke rubutawa. Duk wata wani saƙo ana kawo mini. Duk wata saƙo ni ne za a tattara a kawowa. Ni ne mai rubuta saƙo. Duk ba wani saƙo na ita ƙungiyar wanda ban sani ba. Kasancewa ta, ah marubucin saƙonni, eh sakatare a wancan lokacin da muke makaranta.

A halin da nake ciki, bana iya tuƙin mota amma yana ɗaya daga cikin burina a rayuwa. In Allah ya kai, in Allah ya sa raina yayi tsawo, ina so in sayi mota in Allah ya yarda. Sannan kuma ina so kafin in ma sayi mota in iya tuƙin motar. In Allah ya bani dama, inna samu wannan damar a rayuwa ina fata in iya tuƙin mota.

Ina haɗuwa da abokan ciniki a online, ina haɗuwa da abokan ciniki a physical. A lokacin da nake sayar da data a kasuwa, inna je akwai wasu ƴan makaranta suna zuwa suna sayen data a wurina. Am ina haɗuwa da abokan ciniki a wannan wurin, sannan kuma in nayi, ina tallata, data na ina sayar da data ina samun abokan ciniki a online.

Eh, ina iya kunna wuta da wutan gas kuka ko wutan gawayi da za a yi abinci da shi ko kuma wutan NEPA. Zan iya kunna shi domin amfani da shi. Zan iya in yi amfani da ashana wajen kunna wuta saboda dafa abinci, ah, ko kuma wani abu makamancin haka.

Am, yadda nake tafiya zuwa wurare, ina tafiya ne ina da buƙatar siyan wani abu ko karatu ko wani abu makamancin haka. Ina tafiya daga inda nake zuwa wani wuri daban a domin a karatu a maka-- zuwa makaranta ko zuwa ziyara ko kuma zuwa wani aiki. Ina tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri. Am in-- ina iya kuma tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri saboda shaƙatawa ko kuma zuwa biki ko wani abu makamancin haka.

Am gaskiya ina son gudun fanka, fanka wanda yake da gudu sosai. Fankan da zan iya kai shi namba tiri ko kuma namba five. Fankan da dai zan ƙure gudun shi. Fan-fankan da yake bada iska sosai yadda ya kamata. Am irin wannan fankan nake so. Fanka wanda yake zai iya bada iska ko ta ina, iska mai sanyi ko fanka mai gudu sosai musamman ma a lokacin zafi.

Am, lokacin da babu wutar lantarki ina wasu ayyukana daban. Amma musamman ma a irin wurin da muke ba ma samun wutar lantarki available. Am, mun saba da rashin wutar lantarki. In babu wuta ma ba za mu damu ba. Muna sauran ayyukanmu ko da babu wuta. Ya riga da mun saba. Ba ma samun wuta a kullum a kullum. Haka muke haƙuri. In ca jima muna charge a solar ko mu kunna generator da kuma wani abu muka mance haka mun saba da rashin wutar lantarki.

Am, ruwan da nake sha kullum ina iya shan lita uku a rana ko kuma sama da haka. Ya taallaka da irin abincin da nake ci da kuma aiki. Idan ina aiki zan buƙaci shan ruwa sosai. Idan ina wahala zan nemi ruwa akai-akai. Amma idan ina hutu ba zan sha ruwa akai-akai ba.

Ina wanka ne da yamma, idan rana ta ɗan lafa. Am ina wanka a wannan lokacin, kafin mangriba in yi wanka saboda babu rana. Wanka ya fi daɗi a irin wannan lokacin da rana ya, zafin rana ya yi sauƙi. To a irin wannan lokacin wanka ya fi daɗi. Shi ne daidai lokacin wankana.

Ina duba daftarin kuɗi musamman lokacin da nake sayar da data. Ina duba daftarin kuɗi, don in san waƴanda suke bina canji, da kuma waƴanda nake bi, waƴanda nake da kuɗina a wurinsu, da kuma abin da na sayar, da kuma kuɗin da yake wallet dina, ina wannan.

A halin yanzu bana amfani, a halin yanzu bana amfani da kunnen waya amma a baya na yi amfani da kunnen waya. Amma halin yanzu ina da niyyar amfani da kunnen waya a gaba saboda kasancewa kunnen waya wani abu ne mai sauƙi. Mutum da zai iya jin a duk abun da mutum yake so ya ji ba tare da ya takurawa wani ba zai ji in wazi ne, in ma menene mutum zai ji abunsa shi kaɗai. Wannan shine muhimmancinsa kuma in sha Allahu ina so nan gaba in mallaki kunnen waya.

Kujeru na suna da daɗi, Alhamdulillahi. Na gode wa Allah. Am, na ƙiddi kujera a cikin ɗakina wanda nake zama kuma ina jin daɗinta. Alhamdulillah, kujeru na suna da daɗi, suna da daɗi. Na gode wa Allah.

Aikinmu ta hanyar yin mitin da duba matsalolin da suke cikin ayyukanmu da ba wa junam mu shawara domin samun mafita da maslaha. Ta yadda zamu inganta aikinmu, zamu tsaya mu duba menene yake tafiya ba kan daidai ba, me ya kamata mu gyara, sai mu yi kokari mu inganta aikinmu.

Da nake a waje, ina wasan motsa jiki da wani ƙarfe a cikin filin gidanmu. Ina ɗan a gudu daga wani wuri zuwa wani wuri saboda motsa jikina sannan ina exercise, wasan exercise wajen motsa jikina saboda samun ƙarfin ciki da kuzari. Ina wasan motsa jiki lokaci zuwa lokaci. Ina fitowa waje musamman ma da safe. Ina fitowa wasan motsa jiki a ɗan yi gudu. To, irin waɗannan wasannin ina yin su wasannin motsa jiki a waje na ɗaya daga cikin wasan da nake yi ko kuma amfani da keke wajen a tuƙa ta gudu sosai saboda motsa jiki. Aaa, wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin da nake yi.

Am jadawalin aikinmu muna tsara shi ne, muna tsara shi akan lokaci. Ta yadda kowa duk lokacin da, ya, ofis ɗinsa ya zo zai zo ya yi aikinsa, duk lokacin da dutinsa ya zo zai zo ya yi aikinsa. A lokacin da time ɗinsa ya ƙare kuma zai dakatar da aikinsa wani ya shiga shi ma ya yi aikinsa. Haka muke tsara duty mu jadawalin aikinmu.

Am ina shan madara lokaci, zuwa lokaci saboda madara yana cikin proteins, body build input, abincin da yake gina jiki saboda ita kuma tana da muhimmanci, tana da amfani a jiki.

Am, wayanda suke min kaffa kaffan a baya su ne masoya na da kuma iyaye na. Hakika suna ƙoƙarin min kaffa kaffa a baya suna tsare ni da duk wani abun da zai cutar da ni ko da baya na suna yin abun da zai fin ce ni abun da zai sa in ci gaba.

Eh ina cin salat. Kasancewar sa abinci ganye ne, idan aka sa masa yaji da mai da albasa da tumatir yana da daɗi. In ya samu da an haɗa shi da mangyaɗa yana da daɗi sosai.

Muna da manufa da wata wata a aishi mutum dole ya kasance mai manufa a rayuwarsa. In wad duk wadda ba yi da manufa zai sha wahala sosai a rayuwa.

A ƙarshen mako ina ƙoƙarin dawo da karatuna da na yi a mako. In tabbatar da cewa wannan karatun addan da na yi tana nan a mako, sannan kuma ina iya in ina da wani aiki kamar wanki ina yi a ƙarshen mako. Waɗannan su ne ayyukan da nake yi a ƙarshen mako. A ƙarshen mako, a lokacin da nake makaranta a ƙarshen mako ina samun hutu. Hutu a ƙarshen mako musamman Asabar da Lahadi, ranakun da babu aiki ina samun in yi wanki, in yi bacci, in huta a ƙarshen mako.

Am, ni babu wani kiɗan da nake so in ji, am saboda mu a addinin mu kiɗa ba abu bane mai kyau. Am, kiɗa kwata-kwata ba ta burge ni. Kiɗa baya wani burge ni gaba kiɗaya.

Ina son karanta littattafan addini da na zamani da na boko, littattafan koyon turanci, larabci, littattafan tajwidi da sauransu. Ina son karatun littattafan addini da littattafan koyon turanci da larabci. Matuƙa sune littattafan da nake so in koya.

Zama a kujera bana son zama a kan taburma, saboda kasancewar ita kujera ta fi taburma daraja sannan kuma mutum hankalinsa ya fi kwanciya, ya fi zama a nitse.

Ina rubutun boko ina amfani da blue. Blue shine launin tawada da nake amfani da shi, wajen rubutu, a rubutun a makaranta, Wajen rubutun boko, ina amfani da launi baƙi, wajen rubutun addini, ina amfani da tawada mai launi baƙi wajen,

Yo mutum ya yi musafaha da mata ba, sai dai ya yi musafaha da maza, ƴan uwansa. Muna musafaha da mutane a kasuwanni, a makarantu, a gidaje. Duk a waƴannan wurare ne da muke musafaha da ƴan uwa. In mun daɗe ba mu haɗu da ƴan uwa ba, muna musafaha da su saboda kasancewarmu mun daɗe ba mu haɗu da su ba.

Kuka na ɗaya daga cikin miyan da na fi so, da kuma miyan akushi. Ina jin daɗinsu sosai, da kuma miyan zogale na ɗaya daga cikin irin miyoyin da na fi so.

A lokacin da muke makaranta, muna taro a ko wani ranar Alhamis. Muna taro a ɗaya, sau ɗaya muke taro a kowani mako, shine ranar Alhamis muna taro wajen tattaunawa, mu duba matsalolin mu da kuma abubuwan da za mu yi asati da kuma promotion dinda za mu kawo a wuraren mu a cikin aikin mu da kuma wuraren mu da muke aiki.

Haka idan na ga dama, ina iya rera wa. Am, a baya na ɗaya daga cikin mafarkafi ina rera waƙa saboda akwai mawakin da nake ji. Na.

A lokacin da hankali na yake kwance, ina share ɗakina kullum sau ɗaya. Ina ƙoƙarin tsaftace ɗakina in share shi. Sau ɗaya nake share ɗakina a lokacin da nake available, in share shi, in ajiye shi daki daki.

Am, ina fara aiki ne da safiya a kullum, a kowacce rana nake ƙoƙarin tafi in fara ayyukana bayan na tashi daga bacci. Zan fara aiki na zan fara aikata ayyukana da zan yi a wannan ranan da zarar safiya ta yi. Daga sassafe a nake aiki.

Muna kula da gashinmu yadda ya kamata musamman lokacin da muke wanka. Bayan mun yi wanka muna amfani da comb a abun caje gashi saboda tsaftace gashi. Muna sawa gashinmu mai, muna wanke shi da sabulu da omo dan duk wannan muna yi ne saboda tsaftace gashinmu. Muna tsaftace gashinmu kowane lokaci muna sa dies yayi baki.

Kirim inda na fi so gaskiya, na fi son madara. Yana ɗaya daga cikin kirim ɗin da na fi so da yake min daɗi da yake burge ni, yana ɗaya daga.

Guda huɗu ko biyar. Duka anti, ɗinmu duka su guda uku suna da madubin da suke amfani da shi, da kuma ƙannen muma mata da maza suna amfani da madubi. Wajen bayan anyi wanka ana amfani da madubi. Musamman mata suna amfani da madubi don duba kwalliyarsu, gyara kwalliyarsu. Maza ma suna amfani da madubi wajen caje gashi da sauransu, da duba kuma tsaftar jiki, da kuma a lokacin sa hula ana amfani da madubi. Muna amfani da madubi a wannan ɓangare.

Yadda launin idon, idonmu yake a nan, launin idonmu baƙi ne da kuma jajaja haka launin idonmu yake. Musamman mu da muke nan a Afirka, Najeriya haka launin idonmu yake. Yana kamar baƙi-baƙi kuma jajajaja haka kalan idonmu suke.

Ban san adadin lokacin da nake kallon madubi ba a rana. Lokacin da na ke so musamman lokacin da na dawo hutu na cire hula ina kallon madubi domin jara hula na ko lokacin da ina so in yi brush zan duba haƙora na ina amfani da madubi lokuta da yawa.

Ina karɓar baƙo cikin mutunci da daraja shi a lokacin da na samu baƙo. Bayan mun gaisa, na masa oyoyo, mun gaisa, zan yi ƙoƙari in kawo masa ruwa musamman ma in ya zo daga wuri-wuri ko kuma yana buƙatar ruwa, sannan zan bashi wuri mu gaisa, in tambaye shi ƴan'uwansa da kuma rayuwa. Bayan mun gaisa, in kawo mishi ruwa, in kawo mishi abinci, sannan kuma girmama baƙo addinin musulunci ya koya mana girmama baƙo. Yana ɗaya daga cikin abun da ake samun lada da abunda ake samun rahamar Allah, abun da za a samu aljannah.

Ƙauyuka da suke wajenmu suna amfani da rijiyar musamman ƙauyuka da suke a bayanmu, bayan garinmu da muke ɗan kusa da su suna amfani da rijiyar, shine ruwan rayuwarsu shine da shi suke komai da komai.

Shagon da na fi zuwa shi ne shagon trader inda ake sayar da kayan abinci, abubuwa daban daban. Irin wannan shagon nake zuwa saboda, am, a, buƙatuwa na abinci da abubuwa daban daban. Shi ne dalilin da ya sa nake zuwa shi wancan shagon.

Am bana iya kare waya na daga ƙwayar cuta, saboda am ita waya ba mutum ba ce da zan mata allura kawai, illa kawai in ta samu matsala zan kai wa makaniki mai jaran waya ya jara min ita shine.

Ina fi son AC akan fanka dan saboda AC ko a lokacin zafi yana iya kawo sanyi amma fanka ita fanka in ana zafi sosai iskan nata na da zafi sannan kuma, a shine dalilin da yasa na fi son AC sannan kuma AC ma yafi muhimmanci yafi tsada yafi kawo sanyi akan fanka. Na fi son AC.

Shi ne lokacin a azumi saboda darajar lokacin da muhimmancin lokacin da falaar lokacin da kuma irin lokacin sallah, lokacin da ake bikin sallah, irin wa'yannan lokutan da ake ceremonies na sallah, irin waɗannan lokutan na fi so a shekara.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki akan lokaci, da yardan Allah. Musamman lokacin da nake makaranta, lokacin da aka ba ni matsayin sakatare ranar meeting, ina iya ƙoƙari na wajen zuwa lokaci daidai.

Am ina iya yin iyo saboda duba da irin muhalli da muke rayuwa. Mutane suna yin iyo a lokuta mabambanta, a lokuta da dama. Am iyo ba ba baƙon abu bane ina, ina yin iyo.

Am, bani da teburi a wurin aiki amma ina zama a wurin abokina a kasuwa. A kan dakali shine maimakon teburi na, da nake zama wajen yin kasuwanci na.

Am buri mu aiki mu ga mun yi aiki yadda ya dace, kamar yadda aka tsara mu bi dokokin aiki. Am sannan kuma mu ga muna samu aiki. A na biyan mu muna samu muna rufawa kanmu asiri a aikin da muke yi. Mu yi gaskiya.

Manya na, umm, malamaina ko suniyoyina in zan je hutu ina ne tambaye su ina tambaye waɗanda suke gaba na musamman Asabar da Lahadi, ranakun da babu aiki ina tambaye su, su bani dama ina.

Lokaci da na fi so a rana, shine lokacin safiya. Safiyan na fi son lokacin safiya irin ƙarfe shida zuwa ƙarfe bakwai takwas tara goma. Irin wannan lokacin na fi son shi akan sauran lokaci, saboda muhimmanci da kuma nitsuwa a cikin wannan lokaci. Lokaci ne na rana bai fito ba, rana bai yi zafi ba. Akwai sanyi da aminci. Mutum na iya bacci, na iya aiki, na iya karatu, karatu ya zauna a cikin wannan lokaci.

Na fi son flower. Na ɗaya daga cikin print da na fi so saboda yana min kyau, kinsa yadda yake da kyau da yadda yake shining da yadda yake yalƙi. Inda dalilin da ya sa nafi sonsa a cikin.

Abubuwan da nake da waya suna da yawa ba kaɗan ba ne. Wannan shine dalilin da yasa ina amfani da sa'o'i da yawa. Cikin sa'o'i ashirin da huɗu da muke da su a rana ina amfani da waya sosai wajen tura saƙonni, faɗakarwa da kuma.

Am, ina iya shan ruwa mai sanyi, musamman lokacin zafi. Lokacin zafi na fi son ruwa mai sanyi. Am, amma a lokacin sanyi bana son ruwa mai sanyi. Am, ina shan ruwa mai sanyi musamman lokacin zafi ina son ruwa mai sanyi. A ko da kuwa lokacin da ake sanyi da rana, in ba a sanyi da yawa ina son ruwa mai sanyi.

Am, na fi son taski a kan bas, saboda shi taskin ya fi min bas. Ni a tsakaninsu, taski ya fi min yadda nake so ya fi min a kan shi. Bas ɗin, bayan da za in haɗa su, taski ya fi mini gaskiya.

Eh ina son ɗaukan hotuna saboda hoto abu ne mai kyau. Sannan hoto na dawo wa tarihi. Amma wani ma wanda yake nesa ba zai samu ya gan ka ba sai ta hanyar hoto. In kana da hoto wani naka, wani masoyinka daga nesa zai iya ganinka, za ka tura mashi hotonka ya gan ka ya ji daɗi.

Am ina iya wanke tufafi sau biyu. Am in zan yi wanki ina wanke tufafina sau biyu. Bana wanke shi sau ɗaya saboda datti ya fita. Tufafin ya fita fes, ya haske sosai. Ya wanku da kyau. Na fi jin daɗin haka akan in wanke tufafina sau ɗaya.

Am, abun da nake yi don kiyaye lafiya na farko ina addu'a. Bayan addu'an da nake yi, ina motsa jiki. Am, addu'a ita ce gin cikin, a, abun na dogara da shi wajen kiyaye lafiya.

Eh ina iya bar shi da rana ba abun da zai hana ni bacci. Musamman ma in na yi aiki na gaji ko na dawo ina bacci a rana. Ina yin bacci a rana am a lokacin da na gaji haka ɗabi'a ta ina iya bacci a rana. Wani lokaci bacci a rana yana min daɗi ma fiye da na daddere, da dare da musamman lokacin da na gaji.

Awo ina ci da hannu saboda muhimmancinsa a addini sunna ne. Daga baya kuma yanzu na dawo shopping amma duk da haka ina fatan wata rana Allah ba ni ikon komawa da cin abinci da hannu saboda muhimmancinsa. Yanzu dai.

Am, ranar da yake so zuwa kasuwa, ina zuwa kasuwa ran Monday a sati. Wannan ita ce ranar zuwa kasuwa, cin kasuwa ran Monday. In kuma mun cin kasuwa Monday sai kuma wata Monday. Monday na ɗaya daga cikin ranar da muke cin kasuwa a kowani sati.

Am, ba adadin da zan iya irga wajen tsarkake gidamu. Sannan maduba da wani lokaci wanna aikin kannenmu ne, kannenmu mata suke yin wannan aikin. Amma dai muma mun yi a baya. Tsabtace gida da tsarkake gida wannan aikin mata ne. Muma ma dai muna tsarkake wuraren da muke.

A baya lokacin da sana'a na ke gudu ina contribution ina tara tsabar kuɗi amma yanzu kan nima nema na keyi. Am tara tsabar kuɗi abu ne mai muhimmanci ga duk wanda ya samu dama. A baya na tara amma yanzu dai ba na tara tsabar kuɗi.

Am wurin da nake cin abinci a wurin aiki, ina samun wani wuri keɓantacce ta yadda mutane ba za su ganni ba. Wura wurin da zan ci abinci na har in gama ba tare da wani ya sani ba. Ina kokarin in ci abinci na a irin wannan wurin saboda muhimmancin buya.

Ina son buɗe tag-taga a ɗaki musamman lokacin zafi, saboda buɗe taga na sa iska ta shiga. Ah, in iska kuma ta shiga ana sa mun sauƙi mu fi zafi. Buɗe taga abu ne mai muhimmanci musammana lokacin zafi. Ina buɗe taga har lokacin sanyi, wani lokaci ina buɗewa saboda muhimmancin buɗe taga iska ventilation na shiga.

Am, ina rubutu da sauri sannan ko ina iya buga rubutu da sauri. Wannan na ɗaya daga cikin wasu daga cikin 'yan uwana suka shaida a kaina cewa na ina iya rubuta da sauri, ina iya kwafi ɗin shiri da sauri.

Am takalman na fi so. Takalman gari waɗanda wanda maza suke sawa masu tsada waɗanda suke lasti irin wannan takalman nafi so akan sauran takalma. A babin takalman sawa irinsu ne na fi so sun fi kwantamin sun fi mini kyau.

Umm, ina iya ɗaukar littafin Allah karatu, in na yi karatu tadabburi wannan na ɗaya daga cikin abun da yake sani nishaɗi. Amm a lokacin da muka yaska, makamancin haka na iya samu nishaɗi, saboda shi ambaton Allah na sa nishaɗi.

Uhm, ana iya ƙetare ƙafafu lokacin zama. Uhm, yana zama ne, tam kar yadda kowa ke zama. Ƙetare ƙafafu lokacin zama mutane ne ƙalilan suke iya haka.

Umm, ina iya taimakawa mutane ta hanyar ba su shawara. In ina da kuɗi, in ɗauka in basu. Sannan ina iya taimakawa mutane ta hanyar musu addu'a da musu fatan nasara. Wa'inan sune hanyoyin da nake bi wajen taimakawa mutane.

Am, ina zuwa kasuwa da safiya musamman lokacin da na ranan Monday kasuwar da ake cinta sati sati ina zuwa da safe. Sannan kuma ina fita kasuwa a lokacin da nake sayar da data bayan magarba bayan isha, bayan sallar isha, bayan naci abinci.

Ba na tafiya da sauri. Na ɗaya daga cikin mutane, ai bantani da suke cewa ba na tafiya da sauri amma ina fatan in kasance cikin masu tafiya da sauri da hanzari. A, ina iya tafiya da sauri a lokacin da nake da wani uzuri ko nake gaggawa ina iya tafiya da sauri a wannan lokacin amma in ba haka ba na iya tafiya da sauri.

Wasan da na fi son yi shi ne wasan sukuwa da doki ko kuma wasa tsakanina da iyalina. Wannan shi ne wasan da na fi so da kuma yake burgeni da kuma nake fatan in sha Allahu in ya gaba.

Zuma da madara na ɗaya daga cikin abun da na fi son sha saboda muhimmancinsa a jiki da kuma ingancinsa da ɗanɗanonsa shine dalilin da ya sa na fi sonsa musamman madara. Ina matukar son madara, ina matukar son shan madara.

Nafison miya mai sanyi akan mai zafi. Ɗabi'a ta ce duk wani abu mai zafi a da ke alaƙa da abinci ba burge ne yake ba. Bana iya cin abinci yadda ya kamata. Bana iya cin abinci a lokacin da abinci yake da zafi sai ya yi ya danyi sanyi. A'a, na fi son miya mai sanyi akan mai zafi.

Ina iya sasanta rikici a aiki ta hanyar haɗa waɗanda suke da saɓani ko rikici a tsakaninsu, ba sa haƙuri, nuna musu yadda rayuwa take, rayuwa ƙyar mu za mu zauna zamu saɓani.

Am ina iya rike riga aljihuna? Am duba da inu, samma wuri da nake nan muna amfani da riga a kayayyakin mu saboda sa wasu abubuwa muna amfani da aljihu, muna riƙe aljihunan mu.

Am, ina ƙidaya kayayyaki, gorgo don yadda zan dauki yawansu da kuma abin da aka sayar da abin da yake nan. A musamman a ranar kasuwa ko lokacin da nake kasuwa ina ƙidaya kayayyaki, insa abun da ya sauro, insa abin da na sayar da sauransu.

Bana bari wayana ta cika da ajiya saboda za ta dinga cakiwa, ta dinga cakiwa kuma zai iya kawo mata matsala. Bana bari wayana da ajiya.

Am, ina karatu kafin in kwanta. Addinin Musulunci ya koya mana a lokacin da muke bacci muyi addu'o'i don kare kanmu daga mumminan mafarki da aljanu da sharrukan mutane. Muyi addu'a kafin mu yi bacci kar mu zo muyi bacci ba tare da addu'a ba.